Abinci da na fi so shine shinkafa da miya, musamman shinkafa da miyar stew mai kyau. Ina son yadda ake haɗa ta da kayan yaji, tumaturi, albasa da nama ko kaza. Na fi jin daɗin cin wannan abinci a gida ko wajen bukukuwa. Yana tuna min da iyalin taro da lokacin hutun ƙarshen mako.

Ina jurewa zafi ta hanyar sabawa da yanayin mu na Najeriya. Idan rana tayi zafi sosai, nakan sha ruwa da yawa, in zauna a yi wuri mai inuwa ko in rage motsi. Nakan sa kaya masu laushi da haske musamman auduga. Da yamma ko da safe nakan fifita. Hakan yana taimaka min jin daɗi duk da zafi.

Eh, ina bin ka'idojin aiki domin suna taimakawa wajen samun tsari da mutunci a wurin aiki. Ina zuwa aiki a kan lokaci, ina girmama manya da abokan aiki, kuma ina kokarin kammala aikana yadda ya dace. Bin ka'idoji yana rage matsala, yana kara amana, kuma yana sa aiki ya tafi lafiya a duk inda nake.

Eh, muna amfani da ruwan rijiya musamman idan ruwan famfo bai zo ba. A yawancin unguwanni a Najeriya, ruwan rijiya yana taimakawa sosai don girki, wanka, da wanke wanke. Muna tabbatar da cewa an ss tacewa ko tafasa ruwan kafin sha, duk da wahalar datare da shi. Ruwan rijiya abin dogaro ne ga iyalai da dama.

Eh ina da manufa ta wata wata domin in riga tafiyar da rayuwa cikin tsari. A duk wata nakan sa burin adanawa kaɗan, biyan wasu buƙatu da kuma kammala wasu ayyukana kaina. Hakan yana taimaka min in rage kashe kuɗi ba tare da sharri ba. A Najeriya, manufa ta wata wata tana sa rayuwa ta fi sauƙi da ma'ana.

Yawanci ina kwana a gado domin yana bani kwanciyar hankali da hu-hutun jiki sosai. Bayan gajiyar aiki ko zirga-zirga na rana, gado yana taimaka min in huta yadda ya kamata. Duk da haka, a wasu lokuta, musamman lokacin zafi, ko idan na je kauye, kwana a ƙasa ba matsala bane. A Najeriya, mutane da dama suna yin duka biyun gwargwadon hali.

Eh, ina iya hawan keke kuma na saba da shi tun ina ƙarami. Nakan yi amfani da keke wajen zuwa kasuwa ko ziyartar abokai a unguwa. Hawan keke yana da amfani sosai domin yana motsa jiki kuma yana rage cunkoso a hanya. A Najeriya, mutane, a birane da garuruwa, hawan keke abu ne na yau da kullun ga mutane da yawa.

Eh, ina cin salati musamman a lokacin da nake son. Abinci mai lafiya da sauƙi. Nakan haɗa shi da lattuce, tumatir, albasa, kabeji da wasu kayan lambu. Sannan in zuba ɗan mai kaɗan da kayan yaji. Cin salati yana sa ni jin lafiya kuma yana taimakawa jiki wajen samun bitamin. A Najeriya, mutane da dama suna cin salati musamman a lokacin karin kumallo ko abincin rana.

Ina fi son bas fiye da tasi idan nake son tafiya mai nisa saboda yana arha kuma yana da sauƙi isa wurare musamman cunkoso a birni. Amma idan kana gaggawa ko tafiya a cikin gari, tasi yana da amfani saboda sauri da karciyar hankali. A Najeriya, mutane da dama na amfani da duka biyun, gwargwadon buƙata da hanyar tafiya.

Eh, ina yin addu'a kullum saboda yana taimaka min wajen samun kwanciyar hankali da shiri na rana. Kullum da safe, nakan yi addu'a domin neman lafiya, albarka da kariya, sannan da daddare nakan godewa Allah kan abin da ya ba ni. Addu'a tana sa zuciya ta natsu kuma tana kara kusanci da Allah. A Najeriya, yin addu'a kullum abu ne da yawancin mutane suke yi.

Eh, ina son kallon wata da dare, musamman idan sararin sama ya buɗe kuma babu gajimare. Yana da kwantar da hankali kuma yana sa tunani ya natsu bayan gajiyar rana. Sau da yawa nakan tsaya kaɗan a waje ko a bakin taga in sha jin daɗin kallon shi. A Najeriya, kallon wata da dare wani abu ne da mutane da dama ke jin daɗin yi, musamman a karkara ko unguwanni masu natsuwa.

Yawanci ina son hawa matakala fiye da amfani da lift, musamman idan gini bai da tsawo sosai. Hakan yana motsa jikin kuma yana sa jiki lafiya. Amma idan gini yana da tsawo kuma na gaji sosai, lift yana da amfani domin sauri da sauki. A Najeriya, mutane da dama na yin duka biyun, gwargwadon hali da yanayin wurin da sauki.

Eh, ina amfani da kwamfuta sosai. Nakan yi amfani da ita wajen bincike, rubutu da aikin sakonni har ma da kallon bidiyoyi ko yin aikin ofis. Har ila yau, na kan iya amfani da kwamfuta don tsara bayanai da koyon sababbin abubuwa. A Najeriya, iya amfani da kwamfuta abu ne mai mahimmanci sosai, yana sauƙaƙa rayuwa da aiki.

Eh, ina sanya safa kullum musamman idan zanfita ko idan rana yayi sanyi. Sanya safa yana kare kafafuwa daga ƙura ko raunuka kuma yana sa tufafi su dade suna tsafta. A Najeriya mutane da dama na sanya safa saboda lafiya da kwanciyar hankali, musamman a lokacin aiki ko tafiya a cikin gari. Haka na kanyi domin jin daɗin tsari.

Ina fin son zama a birni saboda akwai abubuwa da dama da suke saukaka rayuwa, kamar kasuwanni, asibitoci da abubuwan more rayuwa. Haka kuma birni yana ba da damar aiki da nishaɗi cikin sauƙi. Amma yana jin da daɗin yanayin ƙauye a wasu lokuta saboda shiru, iska mai kyau da zaman lafiya. A Najeriya, mutane da yawa suna zaune a birni saboda damar rayuwa da aiki amma suna ziyartar ƙauye don hutu da natsuwa.

Wasan da nake son yin shi ne ƙwallon ƙafa saboda yana motsa jiki sosai kuma yana sa tunani ya natsu. Nakan yi wasa da abokai a filin unguwa ko makaranta, musamman da safe ko da yamma bayan aiki. Wasan ƙwallo yana koya ilimin haɗi kai da dabarun gasa lafiya. A Najeriya, ƙwallon ƙafa wasa ne da mutane da yawa ke matukar jin daɗin yi da kallonsa.

Launin jakata kuɗi baki ne saboda yana da sauƙi haɗawa da ko-ko wani irin kaya kuma baya saurin nuna datti. Na fi son baki saboda yana da kyau gani kuma yana da tsari. E, ina amfani da ita kullum wajen ajiye kuɗi, katin banki da wasu takardu. A Najeriya, mutane da yawa suna zaɓan launin baki saboda sauƙi da ɗorewa.

Eh, muna da WiFi a gida kuma yana taimakawa sosai a rayuwar yau da kullum. Ina amfani da shi wajen aiki, bincike da sadarwa da abokai da iyalai ta kafafen sada zumunta. Haka kuma yana taimaka wa yara wajen karatu da kallon darussuka a intanet. A Najeriya, samun WiFi a gida yana saukaka abubuwa da yawa. Koda yake wani lokaci wutar lantarki kan zama ƙalubale.

Irin takalmin da na fi so sune takalman roba masu sauƙi, musamman slippers ko sandals. Suna da daɗin sawa kuma sun dace da yanayin Najeriya mai zafi. Nakan sa kasu idan zan fita kusa ko zuwa kasuwa, amma idan aiki ko taro ne, nakan zaɓi takalman fata masu tsari domin sun dace da tufafi.

Yawanci nakan fara ayyuka da safe, kusan karfe takwas na safe. Wannan yana bani damar shirya kaina da kyau kafin in fita, in yi addu'a, in ci abinci sannan in tsara abubuwan da zan yi a rana. Fara aiki da wuri yana taimaka min in rage gaggawa da gajiya. A Najeriya, mutane da yawa suna fara aiki da safe domin su iya kammala ayyuka kafin rana ya yi zafi sosai.

Eh, ina fikitin tufafi amma ba kullum ba. Nakan yi haka ne idan tufafin sun yi yawa ko kuma idan zan fita wani wuri mai mahimmanci. Fikitin tufafi yana da su yi kyau kuma su daɗe suna tsafta. A Najeriya, mutane da dama sun suna fikitin tufafi musamman don biki, aiki ko taro domin yana kara kwalliya da tsafta a bayyane.

Abincin gargajiya da na fi so shi ne tuwo da miyar kuka saboda yana da armashi kuma yana cike ciki sosai. Ina jin daɗin yadda ake haɗa shi da kayan yaji da nama ko kifi. Na fi cin wannan abinci a gida ko idan na je ƙauye. Yana tunamin da iyali, tarbiyya, da zaman lafiya na gargajiya a Najeriya.

Ina amfani da wayan Android saboda tana da sauƙin amfani kuma tana da apps da yawa da suke taimaka min a rayuwa ta yau da kullum. Nakan yi amfani da ita wajen kira, sakonni, duba labarai, da amfani da kafafen sada zumunta. A Najeriya, mutane da yawa suna amfani da wayoyin Android saboda araha, dacewa, da sauƙin samun gyara ko sabontuwa.

Eh, ina yin kiran bidiyo lokaci lokaci, musamman idan zan ga abo- dangi da abokai da suke nesa. Kiran bidiyo yana sa mu inji kamar muna tare. Muna iya dariya da tattaunawa kan tsaye. Hakan kuma na kan yi amfani da shi wajen taro na aiki ko karatu. A Najeriya, mutane da dama suna amfani da kiran bidiyo saboda yana sauƙaƙa sadarwa a nesa.

Eh, ina koyan wata yare a hankali, musamman Turanci da wasu yaren gida kamar Hausa da Yoruba. Nakan yi hakan domin samun saukin sadarwa da mutane daban-daban a aiki da rayuwan yau da kullum. Koyon yare yana buɗe hanyoyi na ilimi da abokantaka, musamman yana taimaka min wajen fahimtar al'adu daban-daban a Najeriya.

Sa hannu yana da sauƙi kuma a bayyane ba mai rikitarwa ba. Yana ƙoƙarin rubuta abubuwa cikin tsari don a yi amfani da sauƙi. Ba ni da sa hannu mai girma ko mai ƙanƙantarwa. Kawai matakai ci ne wanda ya dace da takardu na yau da kullum, kamar takaddun aiki ko wasiƙu na sirri. Ina ganin sa hannu yana bayyana mutum sosai, saboda haka nake tabbatar na da kyau a kalle shi da kyau kafin in yi amfani da shi a muhimmancin takardu.

Eh, ina cin tafarnuwa musamman a miya da sauces. A Najeriya, tafarnuwa na da kyau sosai wajen kare ɗanɗano da kamshi a abinci kamar miya, jollof da stew. Ba wai saboda ɗanɗano ba, har ma saboda lafiyarta. Tana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki. Duk da cewan wani lokaci kamshinsa na iya zama mai ƙarfi, ina son haɗa ta da kayan lambu da kayan miya don ta yi laushi kuma abinci ya kasance mai ɗanɗano sosai.

Bangon gidana yawanci fari ne saboda yana sa ɗaki yayi haske kuma yayi faɗi gani. Amma wasu ɗakunan ina son haɗin wasu launuka kamar ruwan ƙasa mai laushi ko ƙananan inuwa ko kore don ƙara launi da kwanciyar hankali. Na lura cewa launin bango na iya canza yanayin mutum sosai. Fari yana sa a yi natsuwa, yayin da wasu launuka masu laushi ke sa ɗaki ya zama mai amnashuwa da jin daɗi. Yana da sauƙi a gara idan ka gaji da shi.

Ina yin wanka a kullum da safe yawancin kafin in fara ayyuka na rana. Wankan safe yana taimaka min in tashi da kuzari. Yana kuma sa jiki da fata su yi tsabta. A wasu lokuta, musamman idan rana ta yi zafi sosai ko na yi aiki a waje, zan iya yin wanka da yamma don kwantar da hankali. Wankan yamma daga cikin abubuwan da nake ganin su suna taimakawa lafiya jiki da kuma nutsuwar tunani a rayuwar yau da kullum.

Ina amfani da WhatsApp mafi yawancin lokuta don aikawa da karɓar sakon ni, saboda yawancin mutane a Najeriya suna amfani da sh, i kuma yana da sauƙi sosai. Haka kuma, nakan yi amfani da Telegram ko Messenger idan akwai bukata, musamman idan ana buƙatar aika fayiloli ko hottuna. Masu girma app ɗin nan suna taimaka min in kasance a haɗe da abokai, dangi da ma'aikata cikin sauri kuma suna sauƙaƙa tattaruwa ta yau da kullum ba tare da wahala ba.

Eh, nakan sanya agogo a hannuna musamman idan zan fita aiki ko wata mahimmaciyar hanya. Agogo yana taimaka min in ringa lura da lokaci ba tare da na dinga duba waya akai-akai ba. A Najeriya, kasancewa da lokaci abu ne mai mahimmanci, don haka agogo na taimaka min in tsara ayyukana. Koda kuwa ba kullum nake sanya shi ba, idan na sanya yana sa ni in ji kamar na shirya sosai kuma na fi kula da lokaci da nake da shi.

Yawanci nakan yi amfani da tawada baki saboda yin ya fi dacewa da karatu na yau da kullum kuma yana da kyau a gani. Baki yana bayyana rubutu sosai kuma yana da sauƙi a karanta shi a takardu na aiki ko a makaranta. Amma wani lokaci, idan ina rubutu da don nishaɗi ko don tambambanta wasu rubuce-rubuce, nakan yi amfani da launin kamar shudi ko kore. A kowane hali, ina son launi ya kasance mai kyau da sauƙin gani.

Ina fin son safiya sosai, musamman lokacin da rana ta fara fitowa kuma yanayi ya yi sanyi kaɗan. Wannan lokaci yana da natsuwa kuma yana samin samun kuzari don fara ayyuka na rana. Haka kuma safiya tana da kyau don yin shiri abin da zan yi ko na ke yin karatu ko motsa jiki kafin rana ta yi zafi. Duk da haka, wani lokaci dayamama yana da kyau, musamman idan an gama ayyuka na rana kuma aka son hutu da natsuwa.

Eh, ina sauraron rediyo lokaci lokaci, musamman don jin labaran gida da wasanni a Najeriya. Rediyo yana da sauƙin samu ko a mota, a wayar salula ko a gidajenmu, kuma yana taimaka min in kasance da labarai na yau da kullun. Ina son hira da ke Eh, ina sauraron rediyo lokaci lokaci, musamman don jin labaran, kida da wasanni a Najeriya. Rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyin da nake samun sabbin waƙoƙi da labarai cikin sauƙi.

Ina ƙoƙarin yin hakuri sosai idan na tsaya a layi, saboda a Najeriya yawancin layuka kan ɗauki lokaci, musamman a banki ko ofis. Yawanci nakan yi amfani da lokaci wajen duba waya, jin labarai ko hira da mutane da ke kusa. Idan layi ya yi tsawo sosai, nakan yi shiri da abin da zan yi bayan na gama. Don haka lokaci ya ɓace. Hakuri da natsuwa suna taimakawa sosai wajen samun sauƙin hira a irin waɗannan lokuta.

Lokacin da nake zuwa kasuwa, yawanci nakan sayi abubuwan yau da kullum kamar kayan lambu, kayan miya, shinkafa da man girki. Hakanan nakan duba kayan ɗaki ko tufafi idan akwai bukata. A Najeriya, kasuwa tana da fa'ida sosai saboda za ka iya samun kayan gida masu kyau da farashin mai sauƙi idan ka iya yin hangilin. Nakan kuma siya ƴaƴan itatuwa da kayan ciye-ciye domin gida, musamman idan akwai wasu sabobbin kayan da suka fito.

Eh, ina ƙoƙarin rufe baki lokacin hamma ko tari domin kare mutane daga kamuwa da cuta. A Najeriya, musamman a wuraren jami'a, wannan hanya da muhimmanci saboda saukin yaɗa cututtuka. Haka kuma, nakan yi amfani da tissue ko hannu idan babu abin rufe, sannan nakan wanke hannu bayan haka. Wannan yana da tasiri wajen kiyaye lafiya da girmama sauran mutane a wuraren masu taro. Yin hakan yana zama al'ada mai kyau ga kowa.

Eh sau da yawa na kan zauna kan gwiwa musamman a gida ko lokacin hira da abokai. A Najeriya mutane da yawa suna jin daɗin wannan zama saboda yana da sauƙi kuma yana, yana ba ka damar zama a kusa da abinci ko abubuwan nishaɗi a kusa. Wani lokaci ma idan babu kujera ko teburi, zama kan guiwa yana zama hanya mafi dacewa. Amma idan wurin na buƙatar lahabi, na kan juya saboda yana da mahimmanci a bambanta wuraren gida da jami'a.

Idan na shiga damuwa a aiki, na kan fara yin numfashi mai zurfi don kwantar da hankali. Hakanan, na kan tsara abubuwan da nake bukata yin a cikin jerin aiki, domin kada abubuwa su taru su sa hankali ya yi nauyi. A Najeriya lokaci-lokaci, na kan yi amfani tafiya kaɗan ko in sha ruwa saboda yana taimakawa wajen sabanta ƙwaƙwalwa. Hakannan na kan yi hira da abokai ko abokan aiki don samun shawarwari da nishaɗi domin samun kwanciyar hankali da rage damuwa.

Ina son wasanni na motsa jiki da nishaɗi musamman ƙwallon ƙafa da ƙwallon hannu saboda suna da farin jini sosai a Najeriya. Yawanci nakan buga wasa tare da abokai ko kallon manyan wasanni a talabijin lokacin da ake gasar ƙasa da ƙasa. Wasanni suna taimaka min wajen jin nishaɗi, rage damuwa da ƙarfafa haɗin kai tsakanin mutane. Haka nan nakan buga wasanni a wayar salula ko kwamfuta idan ina cikin gida domin suna nuna kawo nishaɗi.

Eh, na kan yi karatu kafin kwanciya domin yana taimaka min wajen samun kwanciyar hankali da tunani mai kyau. A Najeriya, yawanci na kan karanta littattafai, labarai a jaridu ko karatun kan layi kafin in yi barci. Wannan yana sa tunani ya yi natsuwa kuma yana taimaka min wajen samun barci mai kyau. Akan nan, karatu kafin kwana yana ba da damar koyon abubuwa sabbi, musamman idan ina son inganta ilimi ko samun sabo ra'ayi kan abubuwan yau da kullum.

Eh, ina son karanta littattafai sosai saboda suna ba ni damar fahimtar abubuwa daban-daban da samun sabon ilimi. A Najeriya, akan karanta littattafai na labarai, tarihi da ilimi. Musamman lokutan da nake shakatawa a gida ko tafiya. Littattafai suna taimaka min wajen faɗaɗa tunani, kawo sabbin dabaru da samun sabbin ra'ayi. Haka nan karatun littattafai yana rage damuwa kuma yana sa lokaci ya wuce cikin nishaɗi, musamman idan littafin yana da ban sha'awa sosai.

Abubuwa da dama suna ba ni kwarin gwiwa a aiki, amma mafi yawanci ne ganin sakamakon kokari da kuma yabon da nake samu daga abokan aiki ko shugabanni a Najeriya. A lokacin da aka yaba aikina ko aka yaba yadda na kula da ayyuka, yana sa ni in ji cewa ina da mahimmanci. Hakanan, samun horo ko dama koyon sabbin abubuwa yana ƙara min kwarin gwiwa saboda ina jin cewa ina ci gaba da samun kwarewa. Har ila yau, haɗin kai da taimakon abokan aiki yana sa aiki yayi sauki kuma ya zama abin jin daɗi.

Ni nakan fi son kayan zaki fiye da gishiri saboda suna daɗi kuma suna kawo nishaɗi a baki. Kayan zaki kamar kace cincin da puff puff suna da farin jini sosai, musamman a lokacin bukukuwa ko liyafa. Dukda haka nakan kula da shiso kaɗan kaɗan don lafiya da kasancewa lafiya. Wasu lokuta ma nakan haɗa kayan zaki da abin sha mai sanyi ko kofi domin jin daɗin ɗanɗano ya ƙaru. Wannan na sa rai lokaci ya wuce cikin annashuwa.

Yawanci nakan share ɗakina sau biyu zuwa uku a mako, dangane da yadda na yi amfani da shi. Saboda kura da zafi suna da mahimmanci a rigar tsaftace ɗaki akai-akai domin samun iska mai kyau, wasu lokuta, musamman ƙarshen mako, nakan yi cikakken tsafta in goge ƙasa da gyara kaya. Wannan yana da ɗakin ya kasance a tsari kuma yana taimaka min jin daɗi da kwanciyar hankali a gida.

Eh, na kan riƙe lema lokacin ruwan sama, musamman idan zan fita ko ina tafiya mai nisa. Ruwan sama kan zo ba zato ba samma'ni, don haka lema tana taimaka min kada in ji sanyi ko in danshi. Hakanan lema tana taimaka ta wajen rufe da kaya daga yin ruwa musamman idan ina tafiya a kasuwa ko ofis. Idan kuma ruwa bai yi yawa ba, na kan yi amfani da hular ta.

Nakan nafi son launin shuɗi saboda yana da kwantar da hankali kuma yana da tuna yana sa tunani ya natsu. Launin shuɗi yana bayyana a tufafi, kayan gida da ma yanayin teku ko sararin sama wanda ke sa shi ya yi kyau sosai. A kan nan launin shuɗi yana da sauƙin haɗuwa da wasu launuka, don haka yana dacewa da ka-kusan komai. Nakan ji daɗin sa sosai a cikin tufafin kayan ɗaki ko abubuwan nishaɗi saboda yana kawo natsuwa da annashuwa.

A gida na, na kan ce muna da madubi biyu zuwa uku, kowanne a wurare daban-daban. Yawancin ana sa madubi a ɗakin kwana, ɗakin wanka da kuma ɗakin shiga domin saukin duba kamanni ko gyara tufafi kafin fita. Madubi suna taimakawa wajen jin daɗi ta tsafta kuma suna da sauƙin yayin haske da faɗi. Wasu lokuta idan muna da baƙi, na kan lura da cewa madubi na taimakawa wajen ganin ɗakin yayi kyau da tsari.

Eh nakan yi amfani da sauro net musamman a lokacin damina ko lokacin sauro ke yawaita. Sauro net yana da matuƙar amfani wajen kare mutum daga ciwon sauro da kuma cututtuka akan zazzabin ciwon sauro. Nakan daidaita net ɗin kan gado sosai kafin in kwanta sannan in tabbatar babu huji, rami ko huji. Hakanan amfani da sauro net yana sa bacci ya yi kyau saboda babu hayaniya ko ciwon sauro kuma yana taimakawa wajen kiyaye lafiya gaba ɗaya.

A yanzu nakan ce ina da takalma kusan huɗu zuwa biyar daban-daban. Yawan cin nakan samu takalma na yau da kullun kamar sneakers, sandals da takalman office saboda suna dacewa da yanayi da wuraren daban-daban. Hakanan nakan riƙe takalma na musamman don bukukuwa ko liyafa domin su dace da tufafin da nake sawa. Yin haka yana taimaka min wajen samun sauƙin zaɓi da jin daɗi a kowace rana ba tare da matsala ba.

Yawanci nakan ce muna yin taro sau ɗaya zuwa biyu a mako, dangane da irin aikin da muka yi. Taro yana da mahimmanci don tsara ayyuka, samun sababbin bayanai da tattauna masalloli tare da abokan aiki. Wasu lokutan idan aiki ya yi yawa, nakan yi taro kaɗan a cikin mako don kada lokaci ya yi nauyi. Hakanan taro yana taimakawa wajen haɗin kan tsakanin ma'aikata da musamman shawarwari masu amfani wajen inganta aikin yau da kullum.

Eh, haka ne son ice cream mai ɗanɗano chocolate saboda yana daɗi sosai kuma yana sa jin nishaɗi. Chocolate ice cream yana da farin jini musamman a lokacin sanyi ko. Lafiya kuma yana da sauƙin samu a shaguna da gidajen abinci. Wasu lokuta, nakan haɗa shi da top things kamar biscuits ko kayan zaki don ƙara ɗanɗano. Ice cream yana sa jin daɗi, musamman lokacin da rana tayi zafi ko lokacin shakatawa tare da abokai.

Ni na kanfin Son ciyar da hutu a wajen mai natsuwa da yanayi mai kyau kamar bakin ruwa ko wurin shakatawa. Wannan yanayin yana bani damar hutawa daga yanayi na damuwar aiki, in ji daɗin yanayi, ko in yi yawo da abokai da iyalai. Wasu lokuta na kan zaɓi gidajen shakatawa ko resorts inda zan iya jin daɗin ruwa.

Don tabbatar da ingancin aiki, nakan fara da tsara abubuwan da zan yi da kyau kafin in fara, domin kada kuskure ya faru. Nakan duba kowane mataki na aiki domin ganin komai ya dace da ka'ida da tsari. Hakanan nakan sake duba aikin kafin miƙa shi in gyara duk wata matsala ko rashin daidaito. Nakan kuma raba karɓi shawarwari daga abokan aiki ko shugaba idan akwai bukata, domin suna tabbatancewa aikin ya yi inganci sosai kuma zai gamsar da kowa.

A gidana muna da mutane kusan biyar zuwa shida, ciki har da iyalai da 'yan uwa. Yawancin iyalai suna da ɗan uwa saboda haɗin kai da kulawa da juna yana da mahimmanci. Haka kuma kasancewa da yawa a gida yana kawo haɗin nishaɗi da goyon baya, musamman a lokacin cin abinci, bukukuwa, ko lokacin da a ke buƙatar taimako. Kowane ɗan gida yana da nasa rawar da zai taka, kuma hakan yana sa gida yayi cike da rayuwa da zumunci.

Idan nakan ji koke-koke, nakan fara da sauraron su cikin hakuri domin fahimtar abin da ke damun mutum. Mutane da yawa suna son a saurare su kafin a ba da shawara ko gyara matsala. Bayan haka, nakan tattauna a cikin natsuwa don samo mafita mai kyau ko kuma in bayyana da shawarwari idan ana bukata. Idan matsalar tana da sauƙin gyarawa, nakan ɗauki mataki nan take, amma idan tana da tsauri, nakan tsara yadda za a magance ta cikin lokaci. Wannan yana taimakawa rage tashin hankali da samun fahimta.

Ni nakan fi son bayar da kyaututtuka musamman na amfani da tunani kamar littattafai, kayan gida ko kayan nishaɗi da za su sa mutum farin ciki. Mutane suna son kyaututtuka waɗanda suke da ma'ana kuma za su amfani mai karɓa a rayuwarsa ta yau da kullum. Hakanan nakan zaɓi abubuwa da ke nuna kulawa da tunani kamar kayan ado na musamman ko kayan abinci mai daɗi. Kyauta mai kyau ba kawai tana faranta wa mutum rai ba.

Ni kan ni kai na na kamfin son amfani da alkalami fiye da fensir, musamman idan ina aiki ko rubuta abubuwa masu mahimmanci. Alkalami ya fi dacewa a ofis, makaranta ko cikin takardu saboda rubutunsa baya goguwa da sauƙi. Duk da haka, idan ina yin zane ko rubutun wucen gida, na kan yi amfani da fensir. Amma a kullum alkalami ne ya fi zama abokina saboda sauƙi da amfani a rayuwar yau da kullum.

Yawancin na kan ajiye hotunan wayana a galari na waya, sannan na kan yi back up ɗinsu a Google Photos ko memory card. Yin hakan yana da mahimmanci saboda matsalar rasa waya ko lalacewar memory. Hakan nan na kan tsara hotuna a cikin folders kamar na iyali, aiki ko na bukukuwa domin sauƙin samu. Waɗannan tsarin yana taimaka min in kiyaye hotuna masu mahimmanci kuma in same su da wuri duk lokacin da na buƙaci su.

Ni nakan fin son jaka mai sauƙi da ɗorewa, musamman jaka ta baya saboda tana da amfani sosai. Irin wannan jaka tana dacewa da zuwa aiki, makaranta ko tafiya domin tana iya ɗaukar littattafai, waya caji da wasu ƙananan kaya. Haka nan tana bani sauƙin motsi ba tare da nauyi ba. Idan kuma akwai taro ko liyafa, nakan zaɓi kamar jaka mai tsari wanda ɗace da tufafi da yanayin wurin.

Eh, nakan duba littafin kuɗi bayan siye, musamman idan nayi sayayya a kasuwa ko shago. Hakan yana da mahimmanci domin tabbatar da wuce ba a ƙara kuɗi ko an manta da wani abu ba. Nakan duba farashi da adadin kayan da tabbatar da komai yayi daidai. Wannan yana taimaka min wajen kula da kuɗi na da kuma kauce wa matsaloli daga baya, musamman idan akwai bukatar magana da manya ko yin bayani.

Eh wani lokaci ina yin aiki bayan lokaci musamman idan akwai aiki mai mahimmanci ko abin da dole ne a kammala cikin gaggawa. A rayuwar yau da kullum hakan ba sabon abu ba ne. Domin wani lokaci hakan wuta, zirga ko matsin aiki kan sa a jiranta amma ina ƙoƙarin daidaita aiki da hutawa.

Yawanci ina cin abincin dare da yamma tsakanin karfe bakwai zuwa tara na dare. Gwargwadon yadda rana ya kasance, idan na dawo daga aiki da wuri zan ci da wuri, amma idan zirga-zirga ko aiki ya yawaita sai a ɗan makara. Abincin dare lokaci ne na hutawa da hutawa a gida.

Ina gina dangantakar kasuwanci ne ta hanyar mutunci, gaskiya da kyakkyawar mu'amala. Ina ƙoƙarin saurara mutane, fahimtar abin da suke buƙata sannan in ba da gudummawa yadda zan iya. Gaisuwa, bin diddigi da kula da hulɗa suna da mahimmanci. Ina kuma kiyaye alkawali domin amincewa itacce ginshikin kasuwanci mai ɗauri wa.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman idan rana ta yi zafi sosai. A yanayin Najeriya, zafin kan yi yawa, don haka ruwa mai sanyi yana taimakawa rage ƙishin ruwa da sanyaya jiki. Amma ba kullum nake sha ba. Wani lokaci na fi son ruwan ɗaki, musamman da da safe ko da dare, domin kula da lafiyar jikina.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai, musamman don adana hotuna, takardu da kuma muhimmancin fi-fahloli. Yana taimaka min in samu bayyana na a ko'ina, ko da wayata ta samu matsala. A rayuwar yau da kullum a Najeriya, hakan yana da amfani musamman ga aiki, makaranta da kasuwanci, domin yana rage haɗarin rasa bayanai.

Teburi na a wurin aiki yana da tsari amma ba wai cike da ƙayatarwa ba. Ina ajiye littattafai, takardu da kwamfuta a wurin, a wurin domin in samu sauƙin aiki. Akwai alkalami, littafin rubutu da waya ta a kusa. A salo rayuwa Najeriya, teburi me tsapta yana da taimakawa rage damuwa da kuma ƙara mahimmanci da hankali wajen aiki.

Babban nasara da na samu a aiki ita ce lokacin da na kammala wata muhimmin aiki da ya taimaka wa kamfani ko ƙungiyar samun cigaba. Na yi aiki kullum tare da haɗin kai da abokan aiki, duk da kalubale. Wannan nasara ta ƙara min ƙwarewa, ƙarfin gwiwa da fahimtar mahimmancin haƙuri da jajircewa a aikina.

Eh, ina kunna tsaron batiri a wayata musamman idan ban samu dama caji ba. In da wutar lantarki ba tabbas, tsaron batiri yana taimakawa waya yaddaɗe tana aiki. Ina yawan kunna shi idan batiri ya rage ko idan zan fita na ɗan lokaci domin in cigaba da amsa kira ko saƙonni.

Abin da na fi jin tsoro shi ne rashin samun cigaba a rayuwa ko kuma gazawa bayan ƙoƙari mai yawa. A yanayin Najeriya, rayuwa na da ƙalubali, don haka tsoron rasa dama ko rashin iya tallafawa iyali yana damuna. Amma ina ƙoƙarin jurar da wannan tsoron ya zamo ƙarfafawa domin in yi aiki tuƙuru da kuma yin shiri mai kyau.

Ina son ziyartar Obudu Cattle Ranch a Najeriya saboda ji labarai kyawunsa da yanayin shakatawa da tsaunuka masu kyau. Hakan wuri yana da dama da nishaɗi da hutu, musamman waɗanda suka so yanayin da iska mai daɗi. Ziyartar za ta bani damar hutu daga aiki, ganin sababbin abin al'ajabi, jin daɗin yanayin Najeriya a wani sabon salo.

Ina ajiye takardun aiki ne acikin tsari da tsafta domin sauƙin samun su idan na buƙata. Takardu da nake amfani da su akai-akai suna cikin fayiloli a teburi, yayin da sauran muhimman takardu suke cikin akwati ko a ajiyar fayil. A Najeriya, yin haka yana taimakawa wajen rage ɓata lokaci da kuma kiyaye bayanai daga lalacewa ko ɓaciwa, musamman a wurin aiki mai cunkoso.

Eh, ina iya buɗe lambar QR ta amfani da wayata musamman ta kamara ko wasu manhajoji. A yau a Najeriya ana amfani da QR sosai wajen biyan kuɗi, shigan shafuka ko samun bayanai cikin sauri. Yana da sauƙi kuma yana rage wahalar rubutu a dureshi yana yawan amfani da shi a banki, kasuwanci da taruka.

Eh, ina son raba abinci da mutane, musamman abokai da iyali, saboda yana ƙara zumunci da farin ciki. A Najeriya, raba abinci al'ada ce tana nuna ƙaunata da kulawa. Ko da sauƙaƙƙen abinci ne kamar miya da shinkafa, idan aka raba shi da wasu, tana sa a ji haɗin kai da jin daɗin rayuwa tsaye tare.

Yawanci ina hutawa a wurin aiki ne a tsakiyar rana, musamman bayan na gama wasu muhimman ayyuka. Wannan hutun yana ba ni damar cin abinci da shakatawa ko hira da abokan aiki. A yanayin aiki a Najeriya, wannan lokaci yana taimakawa rage gajiya, sabunta ƙarfi da kuma ƙara mayar da hanƙali kafin a ci gaba da aikin sauran ayyukan ranan.

Ina kare kaina daga sauro ta hanya da dama. Ina amfani da maganin sauro mai ƙamshin sauro, zanen gida mai kyau da kuma kwandishan ƙofan da ke hana sauro shiga. Hakanan ina saye rigar hannu da kafa idan ina waje da yamma. A Najeriya inda sauro ke yawan haɗuwa, wannan yana da mahimmanci don kare kai daga cututtuka kamar zazzabin cizon sauro.

Eh wani lokaci ajiyar waya ta kan cika musamman saboda hotuna, bidiyo da manhajojin da nake amfani da su kullum. A rayuwar yau da kullum a Najeriya muna yawan adana abubuwa da yawa a waya. Idan na lura ajiyar na cika ina share abubuwa da ba na amfani da su ko kuma in mayar da su zuwa ajiyar ranar gizo domin samun sarari.

Wani lokaci hutu yana shaƙatawa ta hanyar hutawa a gida, kallon fina-finai ko sauraron kiɗa, wani lokaci kuma nakan fita in ziyarci abokai ko 'yan uwa domin mu yi hira tare more lokaci tare. A salon rayuwar Najeriya, hutu yana da mahimmanci don rage damuwa, sabunta tunani da kuma dawo da ƙarfi kafin a koma aiki.

A yawancin lokuta ina cin abinci a wurin aiki ne ko a ofis ko wani wuri na musamman da aka tanada domin hutun abinci. Idan lokaci ya ba da dama, wani lokaci na kan fita waje in saya abinci a wajen masu sayarwa kusa. A Najeriya hakan ya zama ruwan dare domin yana ba da zabi da sauƙi ga ma'aikata.

A'a, bana raba wurin da nake a yanar gizo saboda tsaro da sirri. A Najeriya, inda wayoyi na intanet ke haɗuwa sosai, kiyaye wurin zama yana da mahimmanci don kare kai daga matsaloli kamar damfara ko sata. Duk da haka, idan wuri yana da amfani ga abokai ko aiki, nakan iya amfani da shi cikin takatsantsan da izini kawai.

Yawanci ina karɓan kira a wurin aiki sau da yawa amma ba kullum ba. Yawancin kiran aiki ne daga abokan hulɗa, abokan ciniki ko abokan aiki idan akwai mahimmanci. A Najeriya sau da yawa ana amfani da waya don sakonni da kira gaggawa, don haka ina ƙoƙarin amsa kira da sauri amma ina tsara lokaci don kada ya hana ni mayar da hankali kan aiki.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayuka domin kada in manta da abubuwan da suka fi mahimmanci. Ina amfani da wayata ko littafin rubutu don rubuta jadawalin aiki da lokutan kammala su. A rayuwar yau da kullum a Najeriya, waɗannan yana taimakawa wajen tsara da kiyaye lokaci, musamman idan rana ta cika da al'amura da taruka da dama.

Eh, ina tara tabar kuɗi a hankali musamman domin gaggawa ko abubuwan da ba a zata ba. A Najeriya, mutane da yawa suna tara tsabar kuɗi a gida ko a cikin akwatin ajiyar gida domin sauƙin amfani nan da nan. Ina yin haka ne tare da tsara yadda zan kashe da kuma ajiye domin tabbatar da cewa kuɗina isa lokacin da aka bukata.